Eh tabbas, mukan sa kayan aiki, wato mukan sa yunifom a lokutan da muke yin aiki a wuraren ayyukanmu. Ayyukan ya danganci, aikin leburanci, aikin gini kenan da ake gina gida, injiniya. Haka aikin da ya shafi ɓangaren walderin, walda kenan, mukan sa baƙaƙen kaya da gilas. Haka aikin da ya shafi gona mukan sa kaya ruwan shuɗi ko bulu zan ce da turanci kenan. Mukan sasu sannan musa takalmi mai tsawo haka wanda zai rufe ƙafanka na danko, wanda zai baka daman taɓulawa cikin taɓo. Kayi ainihin wato noma ba tare da ka taka kwalba ko ƙusa ba. Mukan yi wannan. Haka mukan sa kaya lokutan da zamu shiga makaranta. Haka mukan sa yunifom lokacin da zamuyi wani aiki da ya shafi labirari. Da akwai wani yunifom da ake sawa wanda riga ce da kuma riga ce ake sawa, like palmaran ita ce a matsayin yunifom na wasu collection ɗin. Haka a makaranta malamai basu da wani cikakken yunifom guda ɗaya da suke sawa. Malami yakan sa ko wanne kaya dake daman sawa amma ɗalibai sukan sa yunifom wanda zai zamanto general a matsayin doka na makaranta. Makarantar ta kasance boko ce ko kuma islamiya to zaka sa yunifom ɗin sa. Haka kafinta lokacin capentery musamman capentry da ya shafi industry babba mai girma, takan yiwa mutane kayan sawa wanda zasu riƙa sawa a matsayin unifom na wannan aikin da suke yi dan suka zo suka baro gidajen su suka zo don wannan aikin zai zama sun cire asalin kayan da suka zo da su wajen wannan aiki. Za su, za su yi yunifom sai mutum ya cire su zai sa yunifom. Idan mutun yasa yunifom sai yatafi yayi aiki har zuwa a tashi to in mutum yayi aiki ya tashi zai cire waɗannan kaya mai da nashi na asali. Mai gida kenan ake cewa. Zai sa su waɗannan sai ya tafi, ya tafi gida yaje ya yi aikan gabanshi. Wasu kayan akan tafi da su gida ga wasu ma'aikatan. Wasu kayan aikin kuma akan barsu a wajen aiki. Haka a kowane aiki da nayi bana mantawa aikin mota injin. Aiki ne na matuƙa jirgin ƙasa. Wannan aikin kakan sa kaya hula ta kwano, da kuma safar hannu, da kuma kaya masu kauri bulu, sai kuma takalmi mai tsawo, ko combas za a ce takalmi mai tudu da yi wanda zaka sa ba za ka samu matsala ƙafanka ba in ba wani babban hatsari ba. To akan yi amfani da waɗannan kayayyakin wurin a tafi daji. Akan yi amfani da waɗannan kayan saboda galibin hanyoyin wasu suna ratsawa ta cikin daji ne. To akan yi amfani da kalar waɗannan kaya, da ma wasu yunifom da mukan sa a lokutan aiyuka.

Eh, nakan saurari rediyo a lokacin da banda yanzu. A da nakan saurari rediyo na lokuta masu tsawon gaske, ko na saurari shiri, ko na saurari wani malami da yake karatu a gidan rediyo waja nakan saurari rediyo na lokuta masu tsawon gaske, ko na saurari shiri, ko na saurari wani malami da yake karatu a gidan rediyo nakan yi sauraran rediyo sosai kafin fitowar wayar hannu duba da kullum ƙara cigaba ake a duniya kuma abubuwa suna ƙara gaba. To a kowane fanni in civilization yazo wato zamani yazo yakan iya canza abubuwa daga yadda ka san su zuwa kan wasu abubuwa da ba a saba ganinsu ba. So a da dai kam akan yawancin kunna rediyo. Duba da yanzu wannan duniyan kuma ko wance wannan lokaci da ake ciki ba lokaci ne da wani aka damu da rediyo ɗin ba sosai. Toh a kowanne fanni in civilization yazo wato zamani yazo yakan iya canza abubuwa daga yadda ka san su zuwa kan wasu abubuwa da ba'a saba ganinsu ba. A nan aka fi duba labarai saboda a da aka fi duba labarai saboda takan watsa labaranta a kan waya hannu. Zuwan wayan hannu ya sa an rage kallo sosai duba da ta taimakawa wajen kallon series na labarai. Wasu abubuwan na rayuwa haka kuma za ka iya kasance da ita. So, akwai abubuwa da dama da ake iya jin su a wannan lokacin ba tareda anyi amfani da ba.